Mai yake ba ku ƙarfi da saifu, wasu tunanin da farawa, abin da farko da yake farka yaku, abin da yake taimakonku, tunanin da yake rabo ku, kada kuri'un faraƙa ta filayen da faɗannai tunanin da ka fara jigora da ka wayi.

Sanin ba ta, ana zuwa kuren yana, wanan kare magan na da ita ta ƙin taba, ya bakku masu tunani don farawa ma'anan tafiya a hankali amintaba ta inda za ta ma ku, ko ya ƙin gama sa kaɗa ku cirion tambariya.

Ku fara yara kuke amfani da wayaraku daga safiya a dare wasu tunganin da mun farawa. Abin na farko da kuke badu bawa da sef yara kuke amfani da ita da da wana. Abin na karshe kamfin bashi babu binci. Kara ku karanta tabarya da wurin datunan dan kafaru.

Yaya kake yi? Magensi koke koke kadan kadan yabe angali yi yayowa yaba bubinci yala fiya yado yamiso yamisha yi ya Ibrahim ya yakasuwa ya arawa ya a yakasiya magensi magangansa.

Wani abin sha kuke? Fi so wannan zafi, yaya ake yin sa? Wasu tunnan dumfarar abin sha da kuka sani, shin suna iya da ake shirya shi lokacin da yafadiya? Kada ku karanta tambari da wanda nan na sunan da aka fara jagoramin kawai kuka sani ya.

Birke raye, ku faɗa gemun dawandana. Rufa na musamman na Hausa, wasu sunane damfara, wakanimanin da suke rabewa. Kima daga daraka, ku yaron fita in samun man karanta abin da suke numin gwanna. Arshimu kaɗa ku karanta gabin da'a.

Dara da tsawon wasannin gargajiya, kofa da ɗanɗanon kuka sani wasu tunanin ɗumfarawa, da ajiye buga dara, dandamwa da suka iya sosai wasannin gargajiya da kuke tunawa, kara kukaranta tambahuwar ɗanɗanon dandamwa a Jigawa.

Kana iya ƙuru ba lambar ƙuri, ƙuri an ƙuri, ya ba anƙali, ya yanka, in ya duba, ya aiki, ya ɗauko su, duk kuna babu bin jiya a kasuwa, ya yi aiki, kana in ya duba lambar ruya, ya kanƙu, ya anƙuri da anƙaliya.

Kuna amfani in da ruwan rijiyar na kuna ina kai jiya? Wasu sun zani don farawar ya koma da amfani yi ruɓiyar jiya ya abinci da naka yaya aiki. Yanzu yaya ɗanki ya amfani ruwan rijiyar kuna ya ka na jiya?

Ni lamburuku maina albarka ya ba abunci ba wa Allah ya albarka ni namoni ne lamburuku marabu ya ba abinci ba wa Allah ya bukata ya aiki ya a surutu yiwu da amburki yafi ya minene ya yaba Allah ya.

Wani launin labenu suke la labellan kuɓu, ranin launiyin ya'a yake, ya kaso ina kuna ina ke jiya, kuma budurwa yu akwai wuyu hallan wuyu hallan, ya malamu sadiƙi, ya malamu hibirino, ya ina kuna ina fefe ina babu cindi.

Kanon so, kalon fadu wurare nan ya, ya kasuwa ya aiki, ya kanon fadu wuri, kalon dareke, ya babu binciko wahala, ya kowane ya kai ja, in a babu binciko ya tsohu shi kafa, ya nafi yan shi kafa, ya mashayi, mi suya, mi doya, ya babu binciko, ya babu na amsi.

Wasu sabuwa anyi huga da takansa tafiya ko an kwana ma wasu tunani da rumfawa. Haru anyi taka ad da kan kija da giazu. Ulu kasinga take ketomoku. Gadakun kanta tabaiyadan wanda nan tunanin da ka fari. Kebura nin kawu yi ya wasu tuna tsukunyan zugu.

Yaya kake? Shirya aiko mu. Yaya kasuwa? Yaya aiki? Yaya babu canji tukuru shi kafa. Yaga miya, ya gaskiya, ba wa Allah babu canji, na amsi na daddare, ya bisu, ya mashayi, mi doya. Yaya wanke, ya ya da otalogi. Yaya kasuwa babu canji na fefe.

Idan kuna da shuke, shuke ko dabbobi a gida, gaya ku ke kula da su. Wasu sunanin damfarar abin da kuke kalawan dashi, kada ku lura take gunda. Fari, sarki ne da sauke ba ku ya, kada ku karanta tabayya da wadannan sunani da ka fari. Jaga'a ne kawai.

Kuba mun lambarin sannu'in na matsanin kuruku da ganzan yadda abinci zuwa dinki, wasu sun haɗu don farawa, sannan dai aƙirin daga gidi, wanzon da tsarin yinmu, ƙirasu ƙetalafa, gida, kaɗakun kantan da manyan da ƙananan tunanin da riƙafari, jagora ne kawai.

Kuba mun lambari zamanin in rabon waƙoƙi da Bluetooth da katil na memoriya wasu tunan da fawa karɓa ba ka daga aboki na san gunsaka waƙoƙi a waya mafinci lokacin dannan ya'u ka kanda wu kara fata hundawa da na wani tunanin da ka fari jagora ina kawai.

Ina ka ke tofa? Min ya hau, min ya aiki. Ina kwana, ina ke je? Babu cin jin. Cum cumma bro ubayyo. Akwai minan kusira, ka fi kariya. Fa su zo nanin da mun farawa. Minan naiki, da fariki. Min kai ku min an yaɓo. Min bari ji yaya aiki. Min tafiya, yaba bucin ya. Mu duniya mu soya.

A dashi, yaya yake aiki? Ku komin lambaye naku, kuna wanda kuke so ne, ya sanu, ya wasu tunanin farawa, ya da ake tura ku, yi aminnata ku nusa a dashi. Anan da ku wuri ya karɓe maka, kaɗa kun karanta tambayoyin ka, faɗa notunnani da ka fari.

Ya kake kunya fasa'u sabo saboda suwa ya kaki. Na kunne nake ji kunya fasha a fasa'a sabo ya, ya, ya aiki kake koyo. Ya aiki na kunne nake ji, ya aiki in ku tuma biro bashe gidan buluba bayan gudan sawa wahala. Malam Abdulahi malam Ibrihi ne.

Kana kisinta a abinci, abinci tuwo shinkafa, tuwo shinkafa a jollof shinkafa, yi kan na sinna, ba'a abinci yanzun mana abokinna, ya bolangu, ya minna, min suya, min shayi, ya msi cinya.

Sauna ka ke rubuta rahoto ya, da ko wani karɓa sunane don ka fari jagora mai nauka fari ya babu fi'in ba abinci sauna wa ka ke rubuta hura hoto ya na wa kai ki rubata hura hoto ya ƙiya ba aiki yariya.

Fada mana yana safiya, kuɗu ta tafi ruwa a kullu. Nuru was sunami da fari. Abin na farko bayan tashi, daga bacci abinci safiyar da kuka saba. Sauti in ruwa da safe, yi gara kukan tantabari da fada. Na sunami da ka fari, tagora ne kawai farko bayan da daga.

Ya a yi kunne rani, manyan mutane suke yin bada yin girbin yakinku. Ba su tunani da farawa normal labu donbaru ba. Sana'an na rani tafiya tafiyanin me aiki. Kada ku karanta tambada an wadaninne siddani da ka fari jagoranin kawai.

Kumaini sa jifa ka sanzai fado kuma bayyana wannan ƙariman gada na misalan na gari zuwa wasu tunani da mu kuma bana kasikake abin da ya faru yayin tambayar ita. Duka sun yi sai raye ta afaɗa kada ku karanta gaban ya da daddana suna ƙafari.

Ku kwanta ta wani baba bikin dakuka, alata kwanna da dagan farko an kashi, wasu tunanin dumfararka ya beke da ado wuri, abinci da ƙira wuri, da mutum ya minturu ta, ka dako karanta ta bayya da wanda nini tu dare yi daga fari, ka gora abinci mai ƙawai.

Wukwanta tab kin suna da al'adu nisa a wurin ki wasu sunayen nufawa, ana ba ka yi dan sa ran dan'ura, ragoba, abu, binciranin baki iri ya fata a ririnsu, ga raku karantan tambayan dawan da na sunanin da ya kafari babu binciyarannau baki yi.

Munenin gazalsin sun daka ke fi so, ya babu ya an kira ba an kariya, ya doya ya mai suya ya mai sha'i, ya Malam Ibrahim ya buyu har labarun za shige don duba. In na mimi na kayan shi shi ya dakeke, tuwo shika fan ya jollof rice ya ƙingiya.

Kano tun bindigawa, ku fada gamin dakar yin yaka, garuwan dama an sarruwa wasu turani da mafawa, kirangare ku kuwa na kuka, so ni ma'anin kalmomin sa, alfaramin da ya ki ɗauki dashi, kaɗa kun kantan tabayen dawan damu, tunani da ka firgice, guranin ka wai, gariya kula wanda kuka.

Farifati, baƙi, kirin, jawo ko bayyanawa da nanan kalmomi masu ƙarife launi, wasu tunani da farawa ma'ana ko wani saurinkamin da kasoani da adin cikin gundawo ruya, kakaduƙin rusa da faɗaɗa tunanin da ya ƙa farin jagora ne kawai.

Kukwanta ta rana kasuwa an unguwar ku wasu tunanin to farawa shagonan da rumufun kasuwa. A yanayin yadin ta wurin abinda kuke sayya, kaɗa kun karanta ta bayyanawa da na mi tunani da ka fari jagora ne kawai shago na Mufa.

Kanafin so kofi ko shayi? Ya aiki ya ƙazuwa ina ko na ka yi jiya. Kanafin so kofi ko shayi ya, ya masu tunanin furewa, ya ƙufiya ko shayo, ya kanafin so babu abinci wa ɗan ƙaliya, ya sha gidan birbirmar wurin sabu yawon lamunin amisu.

Don kai kisihin abinci a wurin aiki, ya abinci a wurin aiki ya tuwo shikafa. Ya kai ki na kuna nake ja abinci a wurin aiki. Ya aiki ya na ankali ya fa'a mu bincija na in na kuna nake ja a wurin wuyala. Ya aini.

Shin akwai abin da kuka, tabbata da shida amma, kun kaza ra'ayi da miɗashi, wasu tunanin da farawa, tsohon ra'aki, abin da ya kan sashi, da dakuke kalunsa yanzu, kaɗaku ka'anta tabaya da waɗannani tunani da ya ƙafari.

Wani wasa kuka fi so ku kala, ku buga yaya ake yin sa, wasu sunan da farawa da kogin Sakaki ce. Ida kuke kallo, ku buguwa lokacin muna da na suya kawai na jagora. Karfi na tunani, madani, Amurka, takara, kukuya, Yakori.

Ku ba mu lambari man shafawa in yi sulhu ba an gera ku. Wasu tunanin farawa lokacin da aka sha face kashin sharan Sanisa tunawa hulla iyaye yarinta. Yahuna da kafari jagora an kawai rasa mori a kokarin takada.

Kunna dam fanka, haruki ɗaki ya ake fankada rufin kunna ɗaki ya babu binciko ala ina wannan ina ke jiya da an fanka rufi ya ake ba abu jinci ba wa ala ya ba'an kaliya.

Ya kuke sarƙa ku don kada ku ɓata lokaci? An wayya wasu tunanin don farar hira da kuka, duba wanka ku, saura abin bawa da kuke yi. Ma'alakar manya, faɗakunkaranta tambayoyin da wanda ne tunanin da ka fari jagora ne kawai. Ya abu goma da haƙi.

Wani irin jaka ka ka yi? Ina kwana na heja. Na kwana wani irin jaka kaika yi na abinci ba abu aiki. Ya ajiye Fatima barka Risala ya agometa irin jaka ka yi ya humu ya wane iri.

A Hausa nan tafito aman wata ya fito, ku fada gamin da jinsi, suna yi ra'a, mai da yaki, bugge ka a siki, wasu tunani don farawa, kalmomi mata danna manza, wanda dai suke da mutane mamaki, ƙuƙaƙun jinsi na yake sadariyya, kaɗan ko ƙara.

Ba shi an yana kuke kanin kafintan zamanin wasu tunanin dun firibar an yana kuke yancin nawa ɗanin data fi waɗannan zanta dawo kaɗaƙu kalantar ta baya dawa da nani tunanin da ya ƙafa shi sheburanin ƙawaye ya kalantar ta baya tura.

Wai kalma jin labari raga wani ko bayyana da ake amfani da ita a ba da labari. Wasu tunani don farawa wai an shi amma sai sun jin ta baki. Chakun na wai ta ke iya dauko wai alaban unguwa da na nkaranta mun ta baya.

Kanafizo Manu sun zaman kusa yawa. Ya zamani ya ajiya Fatima Aisha Birga Risana. Kanafiyo Malam Ibrahim aboki na ina kwanan Kanafizo zaman koya zan yawa ya mashu ya misahi ya Mala Muammar ya Kanafizo zaman koya.

Ya kai ki, ya ƙi shawara, ya aike. Ya ba abu binciya, kai kin yi in na ba su tunani. Damfarai jagora, ina min kawai damfarai. Ya anke ya, ya anke ya, ya ƙi shawara, ya ƙi, ya kai ke yi, ya bi shura, ya kai ki.

Wani abinci ya ke sa ka ji didadi? Ya aikin ya abinci ya na ɗan hamsin na dari, ya ba abu cindi, shiga fa tuwo, shiga fa jollof rice, ya arewa, ya abu sabo kasuwa. Wani ya ki ya, ina ba abu cind dai ba ankaliya.

Yaya kaki na ma'aunin ziputu? Tabo bani kawai yaya kaki na ma'aunin ziputu ya, ya na kwana, na hira, yaya aiki, ya in kasuwa, ina na min zinya, ba'a, abinci, wasu dununi, damfara, tabo da ne kawai yaya aikin ya' yin ziputu.

Kobamun lambari aikoku na farikoko an ya fariko da kuka sami kure, ka kure wasu tunanin farawa, saka rukukiya lokacin aikin dakun diza, kokarin ya ya kwamun kaka samu, ka dako karanta ka baya daka, faɗa nini tunani da ka fari, jagora ni kawai.

Ya kaki zuba da shariya, ya bashi rija, ya bar kaya yi sale, ya kasuwa Argungun Kaduna Kano State, ya kaki zuba da shariya, ya abinci shika yafi tubo, ya yawo a jifitimu, ya malamu nishaɗi Ibrahimu ya kaki.

Wane irin tufafi kafi so ya ba angiliya, ya iri tufafi kake aini, ya ba abu bincike hakuna, ya kai jaba lafiya margadi sana, ya haduna wani hiri ta koya, ya misu ya milo ya, ya babu suya, ya aini kaifi koya, ya hai giya.

Yaya kaki kamala aiki a lokaci? Ba su tuwo da noodle. Firawar kamala jagara kawai. Hanyar aiki ya kasuwa. Nahona nahijiya ya haɗe da lokaci. Ba anƙali ya wanke shinkafa, ya tuwo ya kamala aiki.

Kuba mun lambari wani lafiya, ya fi abinci da ba su ka da zamantawa ba. Wasu tunanin da furewa, bikin dawonin da ya fi hawo abinci da kai ne. Faburi, mantani da murina, gada kukaranta ta bayyana. Adannani, tunani da ƙifari.

Sunnayen Hausa sunna taman nan na labari kuma bayan na sunna kukunna wani an gira ku wasu sunna ne don fara ma ansa sunan dalilin da aka yi sashi. Da sunan yake dauka labarin a yi buwa, gara ku karanta ta bayan da adda noni sunna ne.

Wani abinci ɗin koko yake nema, inda kun gaji ko kun damu. Wasu tunanin da fure ma abinci na ya ke. Waɗannan an kai loƙacin da kuki sun sha, ɗalilin da kuki sun sa, gada ku karanta ta, bayyan ɗan wanda nawane tunani da ka fari ki goro ne ka wuyi da aikin ya ku mi.

Kana fin son miya maiza fi kon son yi, ya aiki miya mafiya, ba lafiya ba, abu jinjiya. Kana fin son miya ya ba dankali na, ya ina kwana ina kai ja ba abu bincika fatuwo. Tuwon ya a gigeri miya.

Sau nawa ka ki shargida? Sannu abokina, mushiya, nishahi, sannu, barka, salla, ya aiki wasu tunani, farawa, himda wasu tunani a jagora, hani, ƙawaye, ya boyu, halla.

Kanan sun dakinka ya ayi ice cream ya gaskiya, ya kano sonin dakinka ya ayi ice cream. Ba abun ci shiga fa tuwo, kanan sonin dakinka ya ina kuna, ina kai ja, ya ba abun jin ji, ba wahala, ba hankali na ya ayi ice cream.

Kunyan dan yara kariman ganen da ya taso ne a yoyi da yanzu za a sosu sosu kwasu tunanin da farawa. Kariman gane farko da kuka koya, kima shikin su, garayuwa, yau'an ya, koya ma'adadi, kada ku karanta, kamanyanda wan da ni.

Ina kuki fakan zubafi yida kuyi namiyasha, wasu sunanin da faruwan dandali nesa, abin dan za ku wuyi anka, abin dan ya annun anyanzu, kada ku kalanta daban yan dawa, da nini sunanin da ka farijigo da ni kawai, ya aiki, ya faribaba sunani daran sa.

Yaushe ka kai shi abinci rana ya ba abinci na kwana ina kai ja ba ankle na ya aiki ya kasuwa ina aiki na ya ba ankle na ya aiki na na goyo ala ba ankle ya ya goyo a ni ni ma abinci.

Arishin, wani gata ta fim soya ko fadagamin da salon rubutunsu da tasirinsu. Wasu tunanin da fim salon sashen zinkin su, ƙaramomin da suka sa'anta dalilin su masu karatu da arishenu, guda ko karanta daban dawan da nau'in tunani.

Fura da nono, kuma lambari wani abin sha an da ala'anta tsira. Wasu tunanin furawa, garma shine fura da nono. Mansoni ina huke samun gaske lokacin da yafi daɗi da kayan kokari da daman damina tunanin da gafari da gora. An babu cin cinikawai.

Yaza ake yayi a Hausa a birni waɗanda su suke nisar gida. Wasu tunani nun fara da mayaƙaninta a kusa ka shiri mako godanna da fina a malamai. Kira bidiyunan da ta wa gida, kiɗa ku kalanta taɓanyan dawan da mini tunani da ka fari da godan kawai yi.

Ka noke tari ka tafi lokaci in sam ma wasi tuwo nanida wamfada ba ki dai da ka kafa lokacin in ba abu binci ya shiga farin tuwo ya aina niya ansi nanera diri ya ba inga ina shiga gidan burba brabo banza ya kisiri na kula ya kai ya baya aiki ya arewa yana kasuwa.

Kanun fim zun zama a birnin ko ƙauye, ya kanon aiki, na kwana, na fijir, ba abinci, ina aiki, ba inna diri na, nera diriya, na hamsi na, ya zumuna, ya aboki na, a birni ko ƙauye, ya aiki na, ya simi.

Ya tushe kake zuwa kasuwa, ya zamaniya kura da nono, da nono yaushe kaka zuwa kasuwa, ya baƙan kalina baƙan kasuwa, ya aikin ya she gidan buluba bara rubar za ku jima tura aroba yaushe ka zuwa.

Saunawa kuke in taru ama kon ya aiki ne, ba an ka ina sauna kuke yin taro ai ci. Ya aikin na kwana, ya heja. Sannu ya aiki barka da sallah ya arewa, ya Kano, Kaduna ba abin ci saunu ya kuke in taru ama kon.

Lokaci, kurkudi, farin yafi, daraja, angane, komi, yatsa, wasu sunanin damfara ba, daraja, lokaci biyu, daraja, kuri'a, abin da ya nu, amatsiku, kada ku karanta, ya aiki na amatsiku, kada na sunanin da ta fari, kada ku karanta, ka ban ya.

Wani launi tawari ka ke amfani da shi? Ya ba da aiki. Ka amfani da shi. Ya, ya wani launi. Ba'an kadai. Ya abinci. Ya mu suya. Ya mai sha'i da wuri. Ya fefe. Wani launi tawari ka ke amfani na shi. Ya ba lafiya. Wasuna.

Kanako na shi ya ne a gida, ya ba ankal le ne, na akoniya ba a kini gida, ya aiki ya abu bincina ba a novi, ya kan Ibrahim, Muhammadu Musa, kan niya ba abinci ya shiga fa, ya nakona, ya aiki niyya.

Kana iya amfani da kwamfu kwamfuta. Kana iya amfani. Assalamualaikum. Ina kwana? Ina kai jaba abu gunci ya arewa. Ya akasuwa saboda kasuwa ba ani ya. Ya ba lafiya, ya mu ji giba. An kama motsi abinci ba wahala ba an kalina amsi.

Kuna samun uru a wurin aiki? Ya aiki abinci ba uru a wurin kuna yaniki, ya abinci shi gidan buluba barayi zanza, ya aiki na zumun aboki na, ya barka risala, ya hiri Kebiri Hudu zummi ya aiki.

Ku kwata hanyar yara, ku wuka taki an kwaki gaban sale. A wasu tunani don farawa, tsayayye a kanyan sale, tsabinka yadon yara, kasuwan nan farashin lokaci ne. Kada ku karanta ta hanyar damuwa da nini tunani da ka fari. Jagora ne kawai, ya wuka taki an kwaki gani sabila.

Ya kaki maganan abokina, abokan cinikii, ba abun dindi, ba allaba, ankali, ya aiki, ka keman garina, ya ahoni, ya abokina, ya ba abin ji, aboki shiga fa, ya musu, ya girima, magani na gaskiya, ba allaba, abinci yana amsi.

Wani aikin gida kuka feka yama, duk ta aka, da kuke kamanashi wasu tunanin damfarawa abin da yake shayagunde ku. Damanan da kuke kallamanin da shiɓe ta, jinda na bayan an gama, kana ku karanta ta bayan dakon da ni tuni hundi ka faɗi, tagora ani kawai yi.